Eh to ni dai a gaskiya nafi son shayi akan coffee saboda mu yan nan ƙasan mu ba kowa yake shan coffee ba amma ni nafi son shayi saboda madara kuma madaran da nake sha saboda tana ƙara lafiya ne, shi yasa zan zaɓi shayi akan coffee.

Eh shi aiki da rayuwa ina daidaita su ne koyaushe. Kaman misali da safe ina tashi, zan tsara makaina da abinda ya kamata in yi a rayuwana kaman dai aikin to amma da yi ina tsara makaina ne daidai yadda zan iya. Bana cika makaina aiki saboda rayuwana ta zo man da sauki.

Ni dai na fi son shinkafa a kan tuwo saboda tuwo abincin gargajiya ne kuma ko da yaushe an mai da shi shine abincin dare, to cin shi da yawa shi ya sa ba na son shi. Na rika fuka-fukan tuwo shinkafa na a kan tuwo amma akwai tuwo da ake yin shi tare da shinkafa, wannan shi ma ina son shi sosai da sosai.

Ina karɓan baƙo ne ta hanyoyi daban daban, kaman misali hanya ta ɗaya shine zan karɓe shi da irin abincin da ya fi so. Idan daga wani gari yake in ya zo gina, zan masa abinci irin namu na wannan garin. To hakan zai sa ya ji farin cikin zuwa wajena sosai. Shi baƙo mutum ne da ake karramawa a ko da yaushe.

Abu mafi muhimmanci a cikin abokan taka shine amana da gaskiya. Dubu wani zaman da babu amana da gaskiya, akwai matsala a ciki. Shi yasa zance abin da yafi mahimmanci shine rikon amana da rikon gaskiya. Wannan shi ne babban abu mai muhimmanci a cikin abokantaka.

Ina bikin zagayowar ranar haihuwa na ne ta hanyoyi daban daban amma wanda na fi yi shine zan tashi in roki Allah ya kara mun rayuwa mai albarka. Idan ina da kuɗi zan fita da ƴanuwana muje waje na musamman domin muci abu wanda bamu saba cin irin shi ba.

Ni shugaban aiki dangantana da shi ba wani abu bane illa ina da ƙwazo ne. To wannan ƙwazon da nake nunawa a gon aiki shine ya sa muke shiri sosai da shugaban aiki. Akwai waɗanda suna son aiki amma ba za su taɓa nuna jajircewa ba. Za ka ga su suna da matsala da shugaban aiki amma ni dai kam gaskiya muna da muhimmanci aiki da shi sosai.

A duk sanda na aje ragowar abinci ina sake dawa ne in ɗin ɗimashi in sake ci saboda bana zubarwa. To sai kuma dai akwai wadda nake ajiye ma kare na shima in ya lalace sosai ina iya zubarwa saboda indai ya lalace babu yadda za'ayi ya ciwu. Shi yasa nake zuwa na zubar da shi a bola.

Ina yanke farce ne dub bayan sati biyu ko uku. Amma dai na fi yankewa ne bayan sati biyu. A gaskiya ni ban cika wani yanke farce sosai ba ko in ce farce na ba wuya cika fitowa bane sosai. Shi yasa na ke yankewa duk bayan sati biyu. Akwai lokacin da har sai wata ɗaya ma ban yanke ba.

Idan na tafi gun aikin da yake rana tana kai mun. To abun da nake ci shine, ina ɗan siyan shinkafa ne da wake, sai jn ɗan ƙara da awara. Amma bana ci da yawa saboda idan na dawo gida akwai abincin da zan ci. Shi yasa bana cika ma kaina. Kuma domin in ɗan yi tattalin ƴan kuɗaɗe na.

Eh, a ɗakina gaskia ina son haske sosai. Amma dai in aka zo wajen yin bacci bana son inyi bacci da haske. Shiyasa duk abin da zan yi idan na gama lokacin bacci yayi, sai na kashe abun hasken. Amma duk wani abu da zan yi ina da buƙatan haske sosai saboda shi haske ni'ima ne. Wajen bacci ne kawai ban buƙatan haske.

A duk lokacin da babu wutar lantarki, ina zama ne in yi shiru saboda duk wani aiki yanzu an fi buƙatar yin shi da wutar lantarki. To shiya sa yanzu na mallaka sola domin ta taimaka mun a duk lokacin da aka dauke wutar lantarki. Amma dai wutar lantarki gaskiya yana da muhimmanci sosai, yana da amfani sosai.

A cikin mako ina hutawa ne sau ɗaya wanda bana zuwa kasuwa shine ranar lahadi. A cikin kwana bakwai ina zuwa kasuwa sau shida kenan. Saboda gaskiya zaman nan haka ba zuwa kasuwa bai kamata ba. Shi ya sa na zaɓi in dinga zuwa kasuwa ko da yaushe. Saboda haka a cikin mako ɗaya zan cire ranar lahadi wacce shine zan huta ba tare da na je kasuwa ba.

Ina shan ruwa mai sanyi amma dai ba sosai ba saboda tsaron lafiya na da sauran abubuwa. Amma dai misali lokacin zafi haka ina da buƙatan ruwan sanyi sosai. Sai kuma lokacin sanyi ina da buƙatan sha ruwa amma dai ba mai sanyi ba. Dan akwai lokacin da idan sanyi ya kai sanyi, dole sai na ɗunɗuma ruwa yayi dumi sannan zan iya sha. Kaga kenan a nan bazan ce ina san ruwan sanyi ba. Amma shi ruwan sanyi lokacin zafi yana da matuƙar amfani saboda haka ina shan ruwa mai sanyi lokacin zafi sosai.

Ina kiyaye kalman sirri ne, ta hanya guda ɗaya. Wannan hanyar ita ce in dai abu sirri ne na wane, bana bayyana shi ga kowa. Bima'ana bana fada ma kowa sirrin, to zan barshi ne ni kaɗai a cikin zuciya na. Ta haka nake kiyaye kalman sirri, saboda ita sirri ba'a bayyana ta.

Ni dai a gaskiya bana son wurare masu hayaniya. Dan duk wani abu mai hayaniya ji nakeyi hankalina na tashi sosai. Sabida haka ina kiyaye kaina daga shiga hayaniya haka. So shi yasa ma a kasuwa nake shiga shago ni kadai in zauna dan bana son fitowa inda akwai hayaniya. Dan gaskiya ban son hayaniya.

Ba na cin goro sabida mu a nan ƙasar mu, ko kuma ince inda nake rayuwa, masu cin goro zaka ga tsofaffi ne ko kuma masu mu'amala da sigari. Ni dai ba na cin goro sabida goron ni a tunanina yana da illa, amma dai a nan zaka ga tsofaffi na cin goro ko kuma masu mu'amala da sigari. Ko kuma zan iya cewa sabida a nan bamu da goron ne sosai, shi ya sa ba na ci. Amma dai ni goro, in dai, in dai na ci goro, to zuciya na, na tashi ne sai in ɗan ci kaɗan, ta yadda zai kwantar mun da wannan tashin zuciyan nawa.

Ita lambar QR abuce wacce take da tsaro sosai. Eh, ina iya duba lambar QR amma dai sai dai a yi scanning kaman wajen saka password haka da wani abu. Ana da buƙatar a yi scanning, sai in yi amfani da wayata ta hannu domin yin scanning ɗin wannan QR ɗin.

Ni dai na taso ne da son wasan ƙwallon ƙafa. Ina son wasan ƙasa ƙafa sosai saboda haka zan iya cewa wasan da na fi so shine ƙwallon ƙafa. Dan a lokacin da ina shekara goma sha biyar, iyayena sun ɗauke ni sun kai ni wani waje wanda ba abin da ake koyarwa sai buga wasan ƙwallon ƙafa. Na yi shekara biyar a wajen nan ina koyon ƙwallon ƙafa, shi ya sa wasu Turawa suka zo domin su tantance mu amma ban samu naci wannan gasar ba wacce za ka je can nahiyar Turai domin ka buga ƙwallon wasan ƙafa. Amma dai har yanzu ina buga ƙwallon ƙafa a nan ƙasa Najeriya. Na iya ƙwallo sosai na ƙafa shi ya sa yanzu ni dai ba wasan da nake so wadda ya fi mun ƙwallon ƙafa kuma ina da sha'awan buɗe makaranta wacce zan riƙa koyar da ƙananan yara ƙwallon ƙafa kamar dai yadda iyayena suka yi. Tun ina yaro suka ɗauke ni suka kai ni makarantar koyar da ƙwallon ƙafa. Ƙwallon ƙafa ita ce babban abun da ke burge ni a cikin wasanni ni dai a yanzu.

Ruwan da nake sha a kullum ya danganta ne da irin aikin da na yi. Idan na yi aiki mai wahala, wanda na gaji ina buƙatar ruwa. Sa'in rinkayin aikin nima ina shan ruwan. Amma dai na fi shan ruwa a yayin da nake cin abinci ko bayan na gama cin abinci saboda ni dai ina son ruwa sosai.

Ina share kura ne kullum sau ɗaya, saboda idan na tashi bacci a daki zan kakkabe kura in share shi, to gada haka ba zan sake yi ba, sai kuma gobe idan na tashi da safe, shi ma zan ƙara kakkabe wa. Amma akwai yanayin da idan na sami ɗakin in yayi kuran sosai, zan kakkabe shi in share shi fiye da sau ɗaya.

Ina son ruwan itatuwa sosai amma dai samun ruwan 'ya'yan itatuwa a nan abu ne mai wahala. Amma duk sanda na samu zan sha saboda ni ina bukatunsu sosai kuma ina sonsu sosai saboda suna ƙara lafiya sosai. 'Ya'yan itatuwa abu ne da ya kamata ace mutum na ci kuma in ya samu ruwan su ya sha sosai. Amma a duk sanda na samu ruwan 'ya'yan itace ina sha sosai.

Akwai bukukuwa da akeyi da dama amma ni dai bikin da na fi so shine bikin aure. Saboda bikin aure ana yin shi ne cikin farin ciki da limana, ana yin shagulgula sosai. Shi yasa ni a duk nau'in biki nafi son bikin aure ne. Shi yasa nayi murna sosai ranar da aka yi mun bikin aure na.

Bana sanya safa a kullum. Amma dai a yanzu muna lokaci ne na sanyi ko in ce hunturu. To wannan lokaci ne da ƙafa ke bushewa sosai, shi yasa za ka gani na saka safa sosai. Amma dai da an gama wannan lokaci, to zan cire safa in ajiye. Amma dai akwai safan ƙwallo wacce indai dai za ni ƙwallo to zan saka ta.

Aikinmu ya kasu kashi kashi ne. Jadawalin aikinmu yana tafiya ne ga yanayin ƙwazon ka da kuma yanayin kuɗin da ake ba ka. Kamanni aikina ina fara shine daga ƙarfe tara zuwa ƙarfe ɗaya. Daga nan na gama wannan shine jadawalin aikina. Akwai wanda zai karɓe ni daga ƙarfe ɗayan nan zuwa wani lokaci.

Kullum ina farkawa ne ƙarfe biyar domin in tashi in yi sallah, in ɗan yi gyare-gyare. Amma idan na tashi ƙarfe biyar, zan iya komawa in dai yi bacci domin in tashi ƙarfe bakwai in ci abinci sannan in tafi kasuwa wajen neman arziki. Lokacin tashina dai zan iya cewa shine ƙarfe biyar.

Ba na da wajen ajiye hotunan wayana wanda ya wuce wayan. Duk hoton da na ɗauka ina barin shi ne a cikin wayana. Sabida wayata sirri ta ne, babu mai taɓa min ita shi yasa duk wani hoto nawa ina barin shi ne a ciki. Amma akwai hoton da idan ba na so in gani sai in je in goge shi. Amma hotunan wayana suna nan a ajiye a wayana.

Eh tabarau kala kala ne. Akwai tabaran da aka saka shine domin gayu wani kuma domin lalura na ciwon ido. Akwai lokutan da in zan fita in na ci ado na sosai ina saka tabarau domin ya mun kyau. Amma dai tabarau irin wadda ake bayarwa a asibiti domin masu laluran ido bana saka irin shi. Na fi saka tabarau ne domin gayu.

Ina cin abinci ne a wajen aiki a wajen wata mata wacce take sayar da shinkafa da wake. A nan nake zuwa kullum karfe dayan rana inji in saya abinci a wajenta. Babu wani wajen abinci ne mai tsada a gefenmu shiyasa na zaɓi wannan mata agunta nake sayan abinci duk ranar da naji yunwa a wajen aiki.

Ina son ziyartar wurare daban-daban amma na fi so in je ƙasar Spain saboda yadda ake gudanar da wasan ƙwallo a can. Ina sha'awar ƙwallon ƙafa shiyasa ƙasar da nake so na ziyarta ita ce Spain domin inda yadda suke tafiyar da nasu ƙwallon saboda ina sha'awan zuwa ƙasar nan sosai.

Jagoranci abu ne mai wahala saboda mutane wasu sun rena shekaru na shiya saka idan zan jagorance su zaka ga sun sanya girmankai sun ce ni bazan jagorance su ba amma in aka bar ni wajen jagoranta mutane suna jin daɗin jagorancina sosai. Ina son jagorancin mutane gaskiya.

Kunna wuta ya zama min wani abu ne wanda zan ce yana cika rayuwana. Saboda a duk sanda zan yi girki, abinci ko abin sha, in dai ana buƙatar a dafa shine, to dole zan kunna wuta. Amma ina kiyayewa ne domin wuta hatsarinta yana da yawa. Idan nazo kunnawa zan kunna ne a cikin lura.

Gidanmu babban gida ne saboda haka botikin da muke amfani da su suna da yawa. Don koni a ɗakina ina da botiki guda uku. Guda ɗaya ina ajiye ruwa ne, guda ɗaya na wanka, guda ɗaya na wanki. Amma shi bokitin wankan shi ma ina yin wanki da shi. Gidan mu babban gidane akwai botiki wanda bazan iya lissafa su ba a yanzu.

Ni musulmi ne. Zan iya ce maka ranar da ta fi kyau a mako, ita ce ranar Juma'a. Saboda za mu tashi, mu shirya, mu je masallacin Juma'a, mu yi sadaka, mu ci abinci mai kyau da sauransu. So a mako, ranar da ta fi min kyau ita ce ranar Juma'a.

Abincin da ya fi saka ni jin daɗi shine shinkafa da miya, saboda a rayuwana ina da buƙatar shinkafa da miya, ko kuma inci ina son shi sosai. Idan aka saka mun naman saniya ko naman kaza, a nan ne ma ake gane cewa ina so, saboda haka abincin nan shine shinkafa da miya.

Duk wanda ya zo min wajen aikina ko wajen sana'ana, ina mai magana ne a cikin lumana da farin ciki da girmamawa. Saboda haka duk wani abu cikin cinikina, ina ɗaukan shi ne da muhimmanci. Saboda haka ina mai magana ne a cikin girmamawa saboda shi ciniki abu ne wadda ba'a wasa da shi.

Ni dai wajen jure zafi ina amfani ne da maficin hannu wadda zan fiffita jikina idan babu wutar lantarki. Amma dai indai akwai wutar lantarki zan yi amfani ne da fanka ta domin ta hura min iska. Amma indai babu na kan fita ƙofar ɗaki ne domin na kwanta.

Akwai nau'in ice cream daban daban, amma wacce na fi so ita ce vanila. Domin ita aka saba siyar mini tun ina ɗan ƙaramin yaro na. Ni ma sai na taso da son ta a zuciya na. Saboda haka ice cream ɗin da na fi so ita ice cream mai flavour ɗin vanila. Daga ita kuma sai mai chocolate.

A Hausar ce akwai wata miya, wacce miyan tuwo ne amma muna inkiya ta da miyan taushe. Saboda haka a miyar da na fi so ita ce miyan taushe saboda akwai abubuwan da ake zuba mata na ƙara lafiya kamar irin su ganyaye da sauransu. Wannan abun shi ya sa nake son ta sosai. Sa'an nan akwai nama daban-daban da kifi wacce ake zuba mata. Shi ma din ya ƙara sa ni ina son miyan taushe sosai.

Haƙiƙa, nan gaskiya bana iya bacci ba tare da na yi amfani da matashin wuya ba. Domin matashin wuya yana taimaka mini sosai wajen jin daɗin numfashi idan ina bacci. In dai na kwanta babu matashin wuya, to wannan bacci ba zai yiwu ba. Saboda haka ina amfani da matashin wuya sosai wajen yin bacci.

Iyaye na sun koya mini tuƙa mota ne tun ina ƙaramin yaro, domin na sauƙaƙa musu aiki kamar zuwa kasuwa da sauran su. Saboda haka, eh ina tuka mota kuma ina ƙaunar tukin mota sosai a rayuwa na. Bana da mota na kaina, amma dai ina fatan cewa nima in samu tawa saboda ƙaunar da nake yi ma ciniki.

Na'uran waya na tana daidaita haske da kanta saboda ni na saka ta haka. Idan na shiga haske sai ta ƙara mini haske ta yadda zan iya ganin abin da nake yi a cikin waje mai haske. Idan na shiga ɗaki mai duhu ko waje mai duhu, takan saisaita haske ko kuma ta rage shi ta yadda hasken ba zai yi min illa ba ga idona.

Eh, kyautatawa ta hanyar abinci abu ne mai kyau. Saboda haka a duk sanda zan ci abinci, idan akwai mutane a wajen, muka raba ne ko waye ya ci. Saboda wannan raba abincin hanya ne ta ƙara danƙon zumunci. Shiyasa ina so in ga idan zan ci abinci akwai wani a gefe na ko kusa da ni wacce zan iya bashi domin shi ma ya ci.

Abincin da na fi kauna da safiya, ko kuma wacce nake ci shine, ƙosai da biredi, sannan in hada da shayi. Amma akwai nau'in abincin safiya daban-daban kamar su fanke, waina, soyayyar dankali, soyayyar awara, da sauran su. Duka ina cin su da safiya amma dai wanda na fi so, shi ne koko da ƙosai.

Ina aje kuɗi ne ta hanyar amfani da banki na waya ko kuma na zahiri. Domin gaskiya bana barin kuɗaɗena a cikin ɗaki saboda tsaro. Ina amfani da manhajans aje kuɗi na waya sosai fiye ma da bankin zahiri wacce zanje in kai kuɗina sosai.

Akwai abubuwan sha masu daɗi wadda nake ƙaunansu sosai. Amma wadda nafi so har cikin raina shine Coca-Cola. Ina matuƙar ƙaunar Coca-Cola sosai, saboda haka zan iya bayyana shi a abar shan da na fi so. Don ko yau ma da zan ci abinci, sai da nasha Coca-Cola.

Ni ma abota ƙwallon ƙafa ne, saboda haka nakan motsa jikina a kullum kaman sau ɗaya ko sau biyu a rana. Amma na fi motsa jikina da yamma ne saboda a lokacin ne nake zuwa buga ƙwallon ƙafa. Motsa jiki wani abu ne wacce ya kamata ace mutum yana yin shi a komai domin inganta lafiyar jikinsa.

Eh, faɗuwar rana wani abu ne wanda yake buƙatar lokacin da za a zauna domin a kalle shi. Saboda haka ni bana zama wai harsai na kalli faɗin rana saboda ni ma'abocin aiki ne sosai. Akwai ayuka da yawa a gabana wacce za su hana ni in zo har sai na kalli faɗin rana.

A lokacin da ina yaro ko kuma farko a wajen aiki ina saka yunifom din aiki. Amma yanzu tunda na daɗe a wajen aikin ku sannu ne manya a wajen aikin bana da bukata in saka yunifom a wajen aiki. Amma akwai yanayin aikin da dole zan saka yunifom saboda shiga wajen lantarki ko kuma wani abu dai makamancin haka wanda zai iya cutarwa.

Abin da yake bani ƙwarin gwiwa a wajen aiki shine ganin abokan aikina sun jajirce sun mai da aikin nan wani abu mai muhimmanci a rayuwarsu. Ganin haka zai saka ni nima in ji ƙwarin gwiwa sosai akan aikina. Saboda duk abin da ka dage mai a rayuwa akwai nasara. To, wannan abu ne yake saka nima na ji ƙwarin gwiwa sosai a aikina.

Akwai kafofin watsa labarai sosai da yawa amma wanda na fi so shi ne BBC. BBC ɗin ma BBC Hausa. Ina jin daɗin labaran su saboda suna kawowa ne da yarena ta yadda zan iya karantawa kuma na fahimta sosai. Shi ya sa zan iya ce wa BBC ita ce babban kafar yaɗa labaran da na fi so a rayuwana.

Akwai abubuwan yi domin a samu nishaɗi sosai a rayuwa. Amma ni nawa abin da na fi, wanda yake sani nishaɗi, ƙwallon ƙafa ne. Ƙwallon ƙafa, zan iya cewa idan na buga ƙwallon ƙafa ina samu nishaɗi, ko kuma idan na kalla ƙwallon ƙafa ana bugawa ko da ba ni ke yi ba, shi ma yana saka ni nishaɗi sosai. To, abinda ke sani nishaɗi shine yin ƙwallon ƙafa ko kallon ƙwallon ƙafa.

Ni yaro ne ko kuma in ce ni matashi ne, tafiya a ƙafa ba ya wahalad da ni sosai. Saboda haka zan iya tafiya mai nisa ga ƙafa ba tare da na huta ba. Zan iya tafiya har na kilomita ɗaya da ƙafa ba tare da na nemi abin hawa ba ko na nemi ruwa wadda zan sha. Saboda har yanzu akwai saurin ƙumarina a jiki.

A ciki babu wadda ba na yi, amma wadda na fi so shine zama. Saboda tsayuwa wani abu ne wadda yake gajiyarwa sosai. Shima zama akan gaji da zama har a kwanta. Amma dai zan iya zama na lokaci mai tsayi, kafin a ce wai na nemi inda zan kwanta. Zan iya tsayuwa na lokaci mai tsayi amma dai gara dai in zauna dai wacce shine zai fisa ni na fujin daɗin abunda nake yi.

App ɗin da nake amfani da shi wajen tura sakonni shine WhatsApp. Ina matuƙar amfani da WhatsApp sosai, amma kuma akwai kamar Facebook da WhatsApp da Instagram. Shi yasa a ciki sai na zaɓi wannan WhatsApp ɗin. Shi ne wanda na fahimci da shi a ko da yaushe a rayuwana. Ina masa muhimmanci sosai.

An haife ni ne a watan May. Wata ta biyar ke nan. Ina alfahari da wannan watan, shi ya sa a rayuwa na duban da naga an haife shi, to ina jin daɗin munihi da sosai. Idan akwai tayadda zan taimake shi a rayuwa, nakan tambaye shi in ya faɗa mun sayin taimake shi. An haife ni ne a watan May.

Eh a baya ina amfani da net ɗin sauro domin kada kaina daga cizon sauro wadda zai iya ja min ciwo na malaria amma a lokacin zafi ina cire shi ne saboda yana sa zafi sosai. Zan ji ina yin numfasawa ne da ƙyar saboda haka sai na cire shi sai lokacin sanyi sai in mayar da shi.

Akwai hanyoyin sadarwa da muke amfani da su da yawa a wajen aiki, kamar tura ɗan aiko wato messenger zuwa ga inda ake so akai sako. Akwai telephone da aka ajiye mana domin sadarwa shima muna amfani da shi sosai. Sannan akwai kwamfutoci wacce muke tura sakonni ta email, ita muna amfani da ita sosai.

Ba na son cin abincin titi sosai saboda gani na ke yi kamar mutanen a kallo na, ni kuma duk wani abu da zai ja mun in ga mutanen a kallo na ba san shi na ke ba. Saboda haka sai ta kama ni dole na ke cin abincin titi saboda idan ma na ci abincin titi to a tabbatar da tare na ke da abokanai na wadda zamu je titi domin mu ci tare. Amma idan ni kaɗai ne, ba na zuwa titi domin cin abinci.

A ko da yaushe ma Bluetooth dina a kunne yake, domin ina amfani da AirPod ko kuma speaker wacce ake connecting da Bluetooth. Saboda ni ma'abocin jin sauti ne sosai. Yanzu haka maganan da nake yi Bluetooth dina a kunne yake kuma ga AirPod dina kusa da ni wacce nake amsa kira da sauran wani aiki wacce ya danganci magana ta cikin waya ta.

Ni Bahaushe ne. Akwai tufafin al'adarmu wacce ake ce ma kaftani. Ina son kaftani sosai. A cikin kayan al'adarmu akwai babbar Riga. Ina sonta, amma ba kamar yadda nake son kaftani ba. Ina son kaftani sosai. Saboda haka zan iya cewa tufafin da na fi so shine kaftani.

Duka ina kwana, ina kwana a gado, ina kwana a ƙasa, amma dai nafi kwana a kan gado. A duk sanda na kwanta a ƙasa, nakan tashi da ciwon baya mai matuƙar zafi, saboda haka shi ya sa na zaɓi gado a abun da na fi son kwanciya. Ina son kwanciya a ƙasa saboda dalilin ciwon baya shi ya saka yanzu na zaɓi kwana a kan gado.

Shagon da na fi zuwa shine shagona wacce na buɗe da kuɗina. Shago ne da nake saida wayoyin hannu da laptop da kayan gyaran wayoyi da sauran su. Sa'annan ina tura fina-finai a cikin wayar hannu, ina tura application ɗin kwamfuta da duk dai wani abu da ake buƙata na kwamfuta da waya duk ina yi.

Ina raba aiki ga mutane kaman aikin shago na. Idan an kawo kaya akwai masu zuwa su taya ni shigarwa. Muka raba aikin ne. Ina bakin shago in sun mika mun in ansa in jera ko kuma su suna daga ciki in miƙa musu su jera. Saboda aiki ne mai matuƙar wahala ana hawa sama sosai shiyasa nake da buƙatar rarraba ayyukan ga wasu domin su taimaka mini.

Eh malamai sun kashi kashi kashi ne. Akwai malaman boko, akwai malaman addini. To malamin da na fi so shine malamin addini wato marigayi malam Albani Zariya. Ina son malam Albani Zariya sosai. Allah ya masa rahama. Shi ne malamin da zan ce na fi so.

Kaman a wajen aiki akwai fannin rahotanni, to idan mai bada rahoto baya nan ni nakan zauna domin bada rahoto akan abubuwa daban daban. Amma akwai aikin rahoto da nake yi wadda rahoto ne na wasannin ƙwallon ƙafa. Ina bada rahoton wasannin ƙwallon ƙafa sosai shiyasa zan iya inba--kiran kaina ga mai bada rahoto.

Idan na fita wajen aiki tun safe sai da daddare nake dawowa. Sa'an nan in na dawo da daddare akwai wasu ayyuka wadda nakan ƙara sa. Shi ya saka nake kwana kaman ƙarfe sha biyun dare. Shi ne lokacin da na fi yin barci a ko wace rana. Saboda haka sha biyun dare shi ne lokacin da na fi yin barci, lokacin da na ke.

Ina siyan kaya ta manhajojin yanan gizo sosai kaman su Jumia, Ali Express, Ali Baba da sauran su. Na yadda da kayan su sosai kuma nakan yi siyayya anan domin kasuwa akwai hayaniya. Kuma ni mutum ne wanda baya buƙatan hayaniya sosai shiyasa nake amfani da yanan gizo domin yin siyayya.

Aikin gidan da na fiyi a kullum shine shara. Ina haɗawa da ɗiban ruwa, amma dai aikin da na fi ƙwarewa a kai shine shara. A kullum ina iya share gida sau biyu Shi ya saka zan iya cewa aikin da na fi so, shine shara, amma kuma zan ɗan haɗa da ɗiban ruwa, don shi ma aiki ne wanda nake yi a kullum.